Ina yin tsoron kwari sosai sabida kwari kala kala ne, iri daban daban. Akwai masu cutarwa a jikin ɗan adam, akwai kuma wanda basa cutarwa amma masu cutarwa sunfi yawa a cikinsu.

Takalman da na fi amfani da shi shine kamar slippers ko takalmi mai rufi. Da ina jin daɗin amfani da su, musamman a ce lokacin sanyi ina jin daɗin amfani da mai rufi, lokacin da ba na sanyi ba kuma ina amfani da wanda bai da rufi.

Ina gaishe da mutane ne ta hanyar yi musu sallama yayin da naje inda suke sannan ko kuma in miƙa musu hannu mu gaisa. Duk wannan yana ɗaga cikin ɗabi'a ta gaisuwa yanda nake gaida mutane ke na.

Rahoton da nake rubutawa, nakan rubuta shine kullum sau ɗaya. Sannan kuma a ƙarshen mako, nakan yi shi shima sau ɗaya. Haka a ƙarshen wata, nakan yi rubuta rahoto shima sau ɗaya.

Abubuwan da nake yi dan ƙara aiki suna da yawa, musamman in nazo wurin aiki nakan yi gyare-gyare sannan da goge-goge da share du wani guri mai muhimmanci sannan hau wanke shagon ina yi ma.

Gaskiya dai ni bana cin tafarnuwa. Idan baya kama dole ba. Ita ma sai dai kaman. Idan a cikin magani ne haka wanda zan sha in yi amfani da shi tunda ba ita kaɗai aka sa a cikin maganin ba amma bana ci gaskiya.

Ina yanka farce wato ƙumba kenan. Ina yankawa, ina yankewa kamar sau ɗaya a duk mako. Irin rana kamar ranar Alhamis ko Juma'a. Ita ne ranar da nake yanke ƙumba.

Eh, ina tauna goro amma ba ko da yaushe ba. Shi ma goron ba irin goron da kowa yake ci ba, kamar irin na magani haka. To shine goron da nake amfani da shi. Amma wancan goron shekaru na ba su kai in fara amfani da shi ba. Wannan shine.

To ina amfani da tufafin na auduga sannan kuma ina amfani da na gwanjo wanda na fi amfani da shi. Gaskiya ni a sa kaya na ina amfani da gwanjo sannan kuma ina amfani da na auduga dukansu ina amfani da su.

Ina aje takardun aikina ne, ta nemam musu guri. Inda zan aje me mahimmanci. Sabida kar wata rana ka zo ka neme su ka baka ɗaya daga ciki ba. Shi ya sa nake neman gurin da yake da mahimmanci. Wanda ba wanda zai taɓa in bani ba aje su.

Kullum ina farkawa kaman so uku a dare, sabida nakan farka misalin karfe daya da rabi. Sannan sai na biyu nakan farka misalin karfe biyar da minti arba'in.

Ba inda nake burin ziyarta a duniyan nan kamar in ziyarci Makka, in ziyarci Madina, sabida gurare ne wanda suke da muhimmanci a rayuwata. Ina burin Allah ya kawo mun ranan da zanje.

To a shekara lokacin da na fi so shine rin lokacin azumi wato watan Ramadan sannan kuma wasu lokaci na Sallah, bikin Sallah da ake yi na karshen shekara.

Wanda yake ƙarfafa mun, wanda yake ƙarfafa mun baya, wanda yake goya mun baya, ma'ana su ne iyaye na. Kullum su suke ƙarfafa mun gwiwa a kan cewa in jajirce, in jure, in yi haƙuri.

Gaskiya bana cije farce, sabida cije farce abu ne mai haɗari, sabida zai iya baka matsalolin da baka taɓa tsammani ba, musamman kamar ciwon hannu, yakan sa ciwon hannu idan dai zakai mai irin wannan ciza.

Ina iya jefa dutse nesa sosai sabida na koya ne tun ina yaro. Sabida shi ma kan shi koyan jefa dutse nesa yana da mahimmanci sabida yadda za ka kare kanka ko da wani ya jefe ka.

Ina yin waƙa lokaci bayan lokaci a cikin zuciyata. Idan har waƙan ta yi man daɗi kuma bana so in yi a kusa da wani wanda zai jinata kura mai. Sai in yi abuna a zuciyata, in yi in gama ina nishaɗi na ba tare da na takura wa wani ba.

Yadda nake magance koke-koken da ake kawo wa mun ko ƙorafi shine nakan tsaya ne in tambaye ka, in ji me kake bukata? Aima sannan idan abin da ya shafi sulhu ne da mutane, to zan tsaya ayi sulhu sabida.

Lokacin da na fi so a rana daga safiya sai bayan ƙarfe huɗu haka nan ne gari ya yi sanyi. Ko wane lokaci akwai yanayin sanyin gari ba zafin rana, to ina son wannan yanayin. Na fi jin daɗin shi.

Ina ajiye hotuna na ne akan wayana wanda na tabbatar sunfi ƙarfin in ajiye su a nan suna da mahimmanci sosai. Nakan shiga kan manhaja ta Google Drive sai in ajiye shi sabida wata rana zan iya neman shi.

Gaskiya dai bana yin rubutu da sauri saboda na fi so idan zan yi rubutu in yi shi cikin natsuwa da hankali ba tare da na yi kuskure wurin abin da nake so in rubuta ba sabida musamman rubutun yana da mahimmanci a gurina.

Ina sonya hula sosai, sabida ni ma'abocin sa hula ne, kaman ta manyan kaya da ƙananun kaya. Duka ina amfani da ita sabida ina jin daɗin sa su sosai. Musamman idan na sa manyan kaya ko na sa ƙananan kaya.

Inda nake tufan yawu, nakan samu wani keɓataccen guri ne wanda zan zubar sabida kar in zubar a kusa da mutane sanadiyar zubarwan ya cutar da wani ba daɗi. Shi ya sa dole shi dai a samu guri na musamman.

Eh, gaskiya nakan yi ƙoƙari na kare wayata daga ƙwayar cuta musamman saboda na san idan har ta samu wannan ƙwayar cutan, komai na iya faruwa. Wayan za ta iya lalacewa, matsaloli da dama da wasu abubuwa masu muhimmanci zan iya rasawa.

Ina karanta jarida sosai saboda ni mutum ne ma'abocin bibiyar labarai daban daban. Shi yasa nake yawan karanta jarida ko ta gidan rediyo ko ta talabijin da sauran su.

Ba na jure wa barkono mai yaji sabida ina kiyaye lafiyata kuma na san yaji idan yayi yawa yakan iya zama mummunin matsala, yakan iya zama haɗari ga lafiyan kowane bir adama. Shi yasa.

Ina karatu kafin na kwanta bacci, saboda wannan abu ne mai muhimmanci. Wannan karatun da nake, ina addu'an ne Allah ya tsare ni, ya tsare rayuwata, ya tsare mun duk wani abu da nake jin tsoro. Shi yasa nake wannan karatun.

Abin da nake yi idan ina cikin damuwa, nakan keɓe kaina a gefe ɗaya wanda bana buƙatan wani ya min magana tukun, sai na tabbatad da ɓacin raina da damuwa ta fara raguwa, sannan sai in dawo cikin mutane neman shawara.

Adadin ruwan da nake sha wanda nake siya a kullum baya wuce kuɗi da bai wuce Naira ɗari da hamsin ba a kowace rana, sabida ban da kuɗin da zan iya siya fiye da haka.

Ina raba abinci ga mutane wayanda suke mabukata ne, amma a lokacin da na fi lokaci ɗaya ne a ƙarshen shekara, shine lokacin watan azumin Ramadan. Ina yin wannan fiye da kowane lokaci.

Rana mafi kyau, ranar da na fi so, ranar da nake jin farin ciki a zuciyata ita ne ranan Juma'a. Saboda na fi jin farin ciki a ranan fiye da kowace rana a ƙarshen mako. Saboda ranan.

Yadda nake sa hannu a abubuwa na ko takardu na, abubuwa ne ba wai me wahala bane. Nakan yi sa hannuna ne cikin sauƙi yanda ba sai na wahalar da kaina ba kuma na wahalar da wanda zai fahimta.

Gaskiya dai na fi son zama fiye da tsayuwa. Idan musamman idan na yi aiki, na gaji, dole ina buƙatar in zauna. Amma tsayuwa in dai ba ya kama dole ba ne, ba yadda zan iya yin tsayuwa na minti biyu.

Gaskiya ba ma kunna kyandir. Dan mu yanzu a inda muke ba kowa ne ma yake ma'amulla da kyandir ba. Bare har ƙananun yara ma su san shi. Sai dai fitila, sai hasken lantarki, sai sola.